Inda nake tafiya zuwa guda dare, wani lokaci nakan tafi a ƙafa, wani lokaci nakan hau mashin in gurin yana dan nisa sosai. Sannan in zan je guri mai nisa wanda nisanshi kuma ya kai sosai da sosai, nakan hawo mota, sai in je a mota. Amma yawanci in zan tafi guri ini ba nisa, nakan tafiya na a ƙafa domin naka ji tafiyar ƙafa.

Gaskiya ina iya tsallen igiya. Dawai tsallen igiya shine wasan da nake so sosai. Do nakan iya tsallen igiya sosai tun ina ƙarami. Shine wasan da nake iya sosai. Tsallen igiya gaskiya ina iya shi. Domin duttaron da za a yi, aka ce za a yi wasan tsallen igiya, ni nake zama ɗaya domin na iya tsallen igiya sosai.

Abun da yake sani yin dariya shine lokacin da nake kallon wasan kwaikwayo, irin na wasa na barkwanci haka. To yanzu lokacin da aka yi wani abu na barkwanci kan sa ni nayi dariya sosai. Shi ne gaskiya ne abun da ke saka ni dariya a ko da yaushe kallon wasa na barkwanci.

Gaskiya yanda na ke tabbatar da ingantaccen aiki shine, a wajen lokacin da aka mun aiki, in kayan katako ne aka gyara shi in na zo na ɗauka, nakan iya in kujera ne in buga ta ƙasa sosai naga ta tashi bata samu matsala ba kuma ta tabbatar an mun aiki mai inganci sannan kuma nakan duba yanayin material da aka yi amfani da shi.

Haskiya ina hawa keke, ina hawa keke sosai da sosai. Saboda shi keke da kika gani wani abu ne wanda in kana yawan hawan shi za ka na motsa jiki sannan ba za ka samu yawan kasala ba. Za ka dainga samun kamar exercise ne. Kana motsa jikinka za ka samu lafiya. Ina hawan keke sosai.

Eh gaskiya nakan rera waƙa sosai a lokacin wanka, lokacin da na je na guga sabulu a jikina, idan na guga sabulu a jikina na zo ina wasa ruwa a kaina, to daɗin wannan ruwan da ke zuwa jiki nakan sa har na dinga rera waƙa a cikin zuciya na har wata ramma ya fita fili har mutane su ji ina wajen.

Yanda nake neman iznin hutu shine nakan dauki abun rubutu na, ada fefa sai na rubuta takarda na neman izini, sai na tura wajen shi shugabana na wurin aiki. Idan ya karɓa ya karanta, to in ya amince zai rubuto mun takardar shaidar amincewa da hutun da zan je nayi.

Gaskiya muna biyan kuɗin wuta ya kai naira dubu arba'in a wata. Domin gidanmu muna amfani da abubuwan da suke shanye wuta sosai. Muna amfani da hita, muna amfani da electric stop, sannan muna amfani da dutsen guga, sannan muna da manya manyan ƙoyayen wuta da fanka da firij.

Eh ina zuwa gidan kallon fim amma ba wai nakan je kullum kullum ba. Idan lokacin aka ce za a nuna wasan ƙwallo, to gaskiya na fi jin daɗin inje in kalli wasan ƙwallo a gidan kallo na fim cikin mutane. Na fi jin daɗin kallon wasan a haka akan in kalla a gida. Ina zuwa gidan kallon fim.

Gaskiya yana biyan kuɗi ta waya domin shi ne hanyan biyan kuɗi mafi sauƙi. Ni na fi jin daɗi ma duk mutumin da zai saya abu na ko kuma zan sai abun shi in za mu yi harkan kasuwanci to yaza mana kuɗin nan da zan biya ya zamana kawai ze bani ne in tura mai ta waya domin hanya ne mafi sauƙi ba cuta ba cutarwa.

Aske wanda nake inganta aiki munmu shine komai na kan tsira nayi shi a cikin natsuwa Aske wanda nake inganta aiki munmu shine komai na kan tsira nayi shi a cikin natsuwa kuma na kan tsira nayi komai nawa da karko saboda bana son duk wani aiki da zamanin zan yi shi a samu matsala a ciki. Yadda duk kayan aikin da zan saya, na kan sayi kayan ingantattu.

Eh, a rana nakan kidaya kayayyaki so biyu. Da safe inna tashi daga bacci naje na yi wanka na zo zan shirya. To duk lokacin da zan ɗauko kaya daran sa, na fita gurin aiki sai na kidaya kayayyakina. Idan na dawo daga aiki ma na tube kaya zan ɗauki kayan daran saka in kwanta inyi bacci. Shima nakan sake idayawa. Ina kidaya kaya sau biyu a rana.

Eh, yanda nake ajiye takardun aiki kaman ko a gurin aiki ko a gida, nakan samu loka sannan nakan je in samu fayil fayil. Duk wani takarda mai muhimmanci nakan saka ta a cikin fayil sannan sai in saka ta a cikin loka sai na ajiye ta. To ko a gida ko a gurin aiki haka nake ajiye takardu.

Gaskiya, na fi son zama a birni saboda shi zaman birni, zama ne wanda yake da sauƙin rayuwa akan zaman ƙauye. Zaman ƙauye wani abubuwan da zaka so ka yi amfani da su ba za ka samu a ƙauyen ba, sai ka shigo birni. Amma shi kuma birni duk abin da kake so zaka samu, zaka yi fita ne kuka je ka saya. Na fi son zaman birni.

Eh ina son kallon wata da daddare domin duk lokacin da na dawo gida daga wurin aiki da dare ya yi, musamman ace karfe takwas zuwa takwas da rabi. To imma babu wuta nakan dauki kujera in zo ina tsakiyar gidan daga ido na sama ina kallon farin wata ina kallon yadda yake tafiya da yanayin halittar shi.

Eh gaskiya, na kan cije farce amma ba sosai sosai ba. Idan ina tafiya haka so na kan yin son in sa hannu a bakina, haka ina cije farce na don ya razumi min kaman ɗabi'a ne wannan sa hannu a baki. Na kan cije farce amma ba wai kullum ba.

Gaskiya na kan yanka farce, a sati na kan yanka farce na sau ɗaya ne. Shine kuma wannan sau ɗayan shine ranan Juma'a. Domin ranan Juma'a duk lokacin da ya zamana kaman ƙarfe shaɗaya ya yi, zan yi wanka in je in zo in shirya in tafi masallacin Juma'a, to na kan yanka farce. Nakan yanka farce sau ɗaya ran Juma'a.

Eh gaskiya ina cin tafarnuwa a cikin abinci. Nakan sa tafarnuwa a cikin abinci, don yana ƙara ma abinci ɗanɗano sannan yana ƙara ma abinci ƙamshi. Sannan kuma nakan tafasa tafarnuwa a ruwan zafi na sha idan ina mura. Sannan shi tafarnuwa maganin sanyi ne. Ina cin tafarnuwa sosai.

Gaskiya lambar mu mai albarka shine lamba biyu. Domin lamba biyun nan shine lambar da muka fi alfahari da shi. Lamba ne wanda gaskiya yana da albarka sosai da sosai. Domin koma me ake yi, wannan dai lamba biyun shine lambar da mu muka inganta da shi, muka yarda da shi kuma muka amfana da shi. Lamba biyu shine lamba mai albarka.

Eh gaskiya ina kuka sosai. Ina kuka duk lokacin da nake yanka albasa. Duk yanda na kai ga na daure ma bana iya daurewa sai dai na yi wannan kukan. Hawaya sai ya fita ido na sosai. Indai har ina yanka albasa toh dole ne sai nayi wannan hawayen. Yankan albasa yana saka ni kuka sosai da sosai.